Eh ina iya duba lambar QR idan na haska da waya ta zuwa wata waya salula da ke hannuna. To haka zai bani dama ne na duba lambar QR, da yanda zan yi amfani da shi daga wannan wayan zuwa wannan wayan.

A'a, maganan wifi a gida ban da shi gaskiya. A nakan samu wifi idan na fita wurin aiki ko can a, a makaranta. Cikin library akwai wifi wanda muke ɗalibai muke amfani da shi wurin gudanar da al'amura na karatu da bincike. Amma dai a gida ba wifi.